Wannan nasaran da nake so na gan samu a aiki shine na ga na canza wannan ɗabi'a na ma'aikata ko kuma na ga na samu nasaran samun wani wuri inda yafi inda ba ruwa na da surutu da idan bazan iya canza masu halin su ba ko kuma wannan halin su ne nasan baza su iya canzawa ba. Zan yi ƙoƙari in canza ni a karan kai na domin an ce canji yana farawa daga kanka ne. Idan na canzawa kowa zai so yayi sha'awa gare yin hali na. Na ganin bana an san ƙorafe ƙorafe da kuma ƙananan magana ko ba ƙananan magana aka kawo mun a wajen aiki. Bana, bana bi, bana bi takansu ko wanin ina yin abin da ya shafe ni ne. Bana sha, bana shiga harkan wani shiyasa da ina je wajen aiki ko kuma ina yin wani abu na musamman wanda ba sai na sanar ma wani ba. Ina kokari na yi tsaya dai dai ni. Bana kokarin dole sai wani ya shiga lamari na ya san halin da nake ciki ko kuma ya san abin da nake yi. Hakan kuma da nake yi yana sa mun jin daɗi kuma nakan gane cewa abin da nake yi yana da kyau kuma zan ƙara ƙoƙari a nan gaba in yi abin da ya fi haka. To duk lokacin da na samu kaina irin wannan abu, i na jin daɗi sosai kuma hankali na ya fi ƙunciya in yi aikin da ya kamata kuma zan ringa ganin aikina da kuma inda abubuwan da nake yi na mu'amala ina ƙara samun cigaba a kai ko mun ƙanƙantar shi ko mun girma shi zan ga dai wani lokaci an samu cigaba ko mun yaya ko ba mai yawa ba. Domin ko cigaba ko ƙanƙantar shi kakkare na da a hankali a hankali har watana na haka zama kaine babba ko kuma bawan da ya fi ka daga ƙaramin ma'aikaci ka zama babban ma'aikaci. To haka ake gudanar da rayuwa. Karka ce rana ɗaya kake so ka zama haka babba ko kuma rana ɗaya kake so ka zama ko ka fi kowa. A'a ba a haka. Dakaɗan dakaɗan zaka zo ka zama yin da kake so ka zama. Wani zubin zaka zama kaine shugaba a wajen aikin ka fi kowa girma da sauransu. Amma in ka ce kai rana ɗaya kake so ka zama ka zubin ka su ka fi kowa to gaskiya ba zaka samu irin wannan ba. Amma a hankali a hankali a hankali har ka zo ka zama wani zaka ga cigaban ka yana ƙaruwa yau da gobe yau da gobe haka akeyi wa jen samun ko wani kalan cigaba a rayuwa. Ba rana ɗaya kowa yake ganin kanshi a matsayin da yake ba. Dole sai anyi fafutuka wata rana ka zama kaine ƙarami kuma a waje amma kuma wata rana sai ka zo ka zane a hankali a hankali ka zama babba. Ko a gidan ku ne yau da gobe daka kaine auta wata rana sai a zu da kai ake shawara duk wani abun da za a yi. To irin wannan abu, yanayi komi da yanayin lokaci da kuma yanayin mu'amala da sauransu. Duk abun da aka yi haƙuri aka sa haƙuri a ciki za a ringa ganin cigaba a hankali ko ba a ga cigaba a take ba. A hankali a hankali kana gudanar da irin wa'ina abubuwan zaka ringa ganin cigaban da ba kai mama da sai ka yi mamaki a kai. Saboda Allah yana sane da kai kuma ya san kalan ƙoƙarin da kake yi da canza da kake son canzawa a wurin aiki da sauransu. In ka dage a kan aikin ka komi za ka ga yana zuwa maka da sauƙi kuma za ka ringa jin daɗin yin da kake gudanar da, da komi a wajen aiki. Ka zama mai bin doka da bin ƙa'idan aikin ka sai kaga komi yana zuwa maka yin da kake so. Amma in dai ba ka bin doka ba ka bin ƙa'ida to za a ringa samun matsala da kai. Yaza mana kana bin doka da komi yan da ake so za ka ga cigaba sosai. Sannan kuma za ka ringa samun nasara a duk abubuwan da kake yi. Ba dole sai a aiki ba a duk abubuwan da kake gudanarwa na rayuwa. In de ka rike gaskiya to za ka ringa ganin nasara a rayuwan ka. Duk wanda za ka yi mu'amala da shi a wajen aiki ko a gida ko a ina ne ya zama naka riƙe gaskiya ba za ka cutar da mutum ba. Kai ma kai iya bakin ƙoƙarin ka ka bari a cuce ba. To shine za ka ga komi yana tafiya. Ina son rayuwa da irin mutane kala kala. Na wanda zaku haɗu da su a wajen aiki da kowa kana karantan shi kana ganin ɗabi'un shi to za ka gani kai ma kana ƙara samun karatu a da halin mutanen wanda kake zaune da su. Ba wai kawai ka zauna da mutane ba baka sanin baka karanta meye halin su ko kuma yana cike ciki da sauransu amma kana zaune da mutane. A hankali a hankali kana karantan kowa kana sanin halin shi. Shi ne yin da ake gudanar da rayuwa. Kana yi kana karatu sai ka gan ganin nasara da sauran cigaba yana zuwa yin da kake yi. Da fatan Allah zai bamu nasara duk abubuwan da muke yi ya sa kuma mu ci gaba.

Eh ina kallon inuwa na wani lokacin amma yawan in ina tafiya a ƙasa. Idan ba ina tafiya a ƙasa bane gaskiya ban maida hankali, bazan ma yi wurin gani ba in ba kana tafiya a ƙasa ba. In kana tafiya a mota ko kana tafiya a mashin ko wani abin hawa, bayan da za a yi karen ka kallon ƙasa saboda kar ka samu matsala wajen tuƙi, hankalin ka zai zama kawai ina kallon gaban ka ne. Amma idan kana tafiya a ƙasa, irin wannan abubuwan zai ringa sa ka kana tunawa da wasu abubuwa. Kana tafiya kana kallon inuwan ka kana tuna, ina tuna yarinta lokacin da muke tafiya. Mana yi, muna tafiya muna kallon irin yanayin da muke tafiya muna wasa sai mu ringa cewa za mu kama inuwan mu. Da wannan abubuwan duk lokacin da nake tafiya na ɗan kalla inuwa na ko wani abu sai ringa tuna min da lokacin da nake yaro. Muna irin wannan wasan da abokaina da ƴan uwa na da ƴaƴa ka da ina bamman ta da irin wannan yarantun da muka yi da sauransu. Kuwa sai ce sai ya kama irin inuwan wannan kuwa yana sirin ga wasa suna cewa wannan ya buga wannan inuwan wannan, wannan ya buga na ɗan uwan shi haka. Da dai irin wannan lokacin da zaka gaya komiya zuwa yazo ya wuce ne dai yarinta ne amma yanzu sai ba daɗe gaskiya ban ma yi noticing ban lura da irin wannan abun ba saboda kawai hankali na yana kan abun da nake yi ne, in tafiya nake yi ma sauri nake. Ko a wajen aiki aka ganta su ko wajen makaranta, sauri nake na koma gida ban da lokacin da na tsaye na kalla kallon. Amma dai lokaci zuwa lokaci ina ɗan iya tuna haka sai na tuna ne nake ɗanin yin dariya kawai sai in ce lokaci ke na komi gashi na yanzu ya zo ya wuce da dai sauran irin abubuwa. Zaka ga kana wani abu amma har ya zo ya wuce sai kaga sai ya wuce zaka ringa tunawa kana dariya. Amma lokacin kana gani an yi ka kai ne shi yasa kake abu. Da dai irin waƴannan abubuwan da zaka ga bi da amfani. Idan ya wuce kawai ya wuce. Bi da amfani a ringa dawo da shi haka.

In koyar da sabon fasaha a cikin ƙungiya ko a cikin wani abu na gudanarwa da rayuwa, duk wani abu da ya zo wanda yake sabon fasaha ne, ƙai ƙoƙari ka sawo shi cikin ƙungiyanka da wanda suke jagoranta ko kowa ya samu ya koya a hankali a hankali sai ka ga kowa har ya zo ya iya. Amma ace indai abu na fasaha ne ba za ka iya kawo shi ƙungiyanka ba. Ba wani cigaba, ba wani kimiyya ko fasaha da za ka ce ka kawo. Wani lokacin za ka zama mutum wayayye ne ka rinƙa gayyatar mutane daga fannoni wanda suka san abin da suke yi kuma ka rinƙa neman shawara daga fannoni na duniya. To wannan aban ne shine babban abin da zai sa ma ka ci nasara kuma kowa ya ji yana son ka. Amma indai ba ka neman shawara ko kawai ka zo na a waje ɗaya ne toh ko da abin da za a yi sai an yi ba ka laifi kuma ba za a ji daɗin yin mu'amala da kai ko magana ba. Amma in kana shigo da sababbin fasaha a wajen ayyukane ko a wajen mu'amalan ka ne, kana masa kawo wasu fasaha sabo wanda musamman fasaha wanda mutane basu saba ganin shi ba ko kuma wanda ba a saba yin shi ba. To wannan irin abun ƙirƙirarrensu ya fi kawo shi, ya fi kawo jin daɗi a gudanar da al'amura. Za ka ringa rayuwan ka ba mai takurama kuma kaima ba za ka takurama wani ba a mu'amala ne yau da kullum. To shi ya sa kowa yake jin daɗin irin wa'inan fasahohin na zamani. Musamman na ƙungiya wanda ake kazaka ga ƙungiya ne mai yawa ta sa kowanne yayi koyi sabon fasaha kuma kowanne da kalan fasaha nashi da zai gudanar domin ƙungiyar ta ci gaba. In idan ƙungiyar ba ci gaba kowane ɗan ƙungiya zai zama kamar wanda fasahanshi ta dodi ne bai bada fasaha. Amma idan kowa na samun cigaba ya zama na dole kowa yayi amfani da fasahanshi da shan wahalanshi sanna har ƙungiyar ta kawo indai take. Amma in aka ce kowa za ka rinƙa tuna wahalan da ka yi ne, ba za ka rinƙa tuna cigaba ko kuma cigaban da zaka samu. To gaskiya, ambarka a baya kuma rayuwan ka ya ta filani ba jin daɗi. Amma in kana abubuwan ka da na tsufa da lissafi musamman in a ƙungiya ne kana neman shawaran 'yan ƙungiyarku ko kowa ya zama na a ƙungiyarku kun san kowa ko wani me tawo domin da matsala ko hayaniya. To haka za ku ji daɗin gudanar da al'amuranku. Da fa'in sai abubuwan da suka shafa su fa za su fi wul fasaha da gudanarwa na ƙungiya. Duk abin da za ku iya zama nan da lissafi da kuma yi laula a abubuwan da kuke ba. Kawai kuna zama bana kara zube faffaru. Yo in ka koya abu ka ci da shi, za ka yi ta amfani. Ba lokacin da za ka canja ko kuma ka kawo wani fasaha wanda tafi nadara a'a. To kana yin kuskure. Ya kamata in kana yin abu yau, gobe kana kawo wasu sababbin fasaha, kana kawo wasu sababbin fasaha har ka zo ka ƙware ka daina yin wannan abubuwan da kake yi. Amma ace kullum abu ɗaya ka ke yi ba kawo ba a canzawa. To ya zama na baku fasaha ki na a gudanar da al'amuranka sai dai kawai ka rinƙa canzawa ko kuma ka rinƙa yin gudanar da al'amura. Amma in kana da al'amuran da ya kamata ka gudanar da su, wanda suka shafa fasaha in kana ganin zan iya zuwa a yi mun jam'i in san da su ko kuma in canza inda muke gudanar da al'amurana to shi ma duk ba wani matsala bane, duka zan iya. Da akwai lokacin da aka kawo tafagol fasaha a kan ice cream, kowa ya yi farin ciki da shi. Yanzu kawun zai zama na fasaha za ka iya zaɓan kalan ice cream irin irin ice cream ɗin da kake so kuma a kawo maka shi duk inda kake so ta wayan ka kawai za ka yi oda a kawo maka. To ka ga wannan ƙungiya ne ta zo na yi tunani da kuma ta haɗa kai da masu siyar da ice cream ɗin ta kawo wannan cigaba. Lokacin na taɓa gwada wa na sayi wani ice cream mai ɗanɗanon bawri kuma na ji da ɗin amfani da shi saboda na daɗe ina sa shi a firij kuma bai lalace ba. Ko ina gwadda wayan hannuna na zaɓi kal na haɗa ice cream ɗin kamar ina yin game ɗin haɗa tak abubuwan da nake so aka kawo min shi har gida. To na yi mugun jin daɗin wannan abun. To hakan kuma duk ba wani abu bane fasaha ne. Na sa a kamammu ina kamma shi kamun ɗin daga haɗa ice cream ɗin na sa a paket na ɗauko ɗan wanda zai ɗan min delivery. Ina ganin tafiyan shi ina danna inda zai zo ina mai kwatanci ina mai kwatanci har ya zo inda yake. Ko ina ga an kwaso min ƙofa ne amba ne. Amma inda ka ga baya fasaha duka ina abubuwan sababbi da aka samu na cigaba duk ba za ka san su ba kuma ba za ka iya aiki da su ba. To duk lokacin da kake gudanar da al'amuranka ka rinƙa sa zamani da kuma fasaha za ka ga cigaba sosai a rayuwa. In ka ce zamani kawai za ka rinƙa ɗauka ko ba ka ɗakko sababbin fasaha shi ma an samu.

Yanda nake jagorantar mutane shine duk lokacin da na zama ni ne jagora akan wani ɓangare na aiki ko kuma na ma'aikata ko kuma na wani ƙungiya da nake ciki, nakan ƙoƙari na san meye aikin da ya kamata nayi ko kuma na san aikina a wajen. Sannan, yin tahaka ne zan san yadda zan yi in jagoranci na mutane da kuma mabiya na. Zan iya ƙoƙari in san ma'aikatan da aka bani wanda zan iya yin aiki da su saboda in san su, su fahimce ni, nima in fahimce su saboda ba ruwa na da ni ne babba ko kuma ƙarami. Kowane ma'aikaci yana da muhimmanci a wajena. Ka jawo shi a jiki, da haka in ka jawo shi a jiki ne zai san yadda za ku, kun da kyawun a mu'amala, yadda zai yi yarin ga ka iya faɗan maka duk wani matsala da ya faru ko kuma matsala samun cigaban da ake yi. Zai yi aiki da kai cikin kwanciyar hankali amma idan ba farasakin fuska ba, mu'amala mai kyau ba zai ringa jin daɗin mu'amala, ba zai ringa jin daɗin yin aiki da kai ba. To, ya zama dole duk wanda kake mu'amala da shi, ga, ga, ga bari ya ringa gane irin yanayin da kake ciki ko kuma ya sanya kake shine za ka ringa sanin kalan kowane mu'amalar yadda za ka yi da mutane. Amma wanda bai san yaya wani yanayi kake ko kuma yanayin da kake so ba, ya san abin da kake so da wanda ba ka so ba, to in ya yi maka wani abu kar, kar ka ba shi laifi saboda bai riga ya san ka ba. Amma idan ya riga ya san ka, ka faɗan mai dokoki da yadda jagorancin ka kake so ya kasance, dole ya ringa bin dokokin ka kuma ya ringa mu'amala daidai da yadda kake so ba yadda abin da yake so ba ko kuma ya ringa sarai a abun da ba shi ba ne. Dole kaima inda kake shugaba ka dinga sanya dokoki da kuma yanda kake buƙatar aikinka ya kasance. Don kar a zo ba ka, ba ka shugabanci ba, ya zamana kuma ka kasance sakaka ba, ba horaswa ba kuma zaburar da wa'yanda suke maka aiki ba. Ya zama dole in kana jagoranta duka ɓangare biyu, ka ringa saurara duk lokacin da aka kawo maka wani matsala na warwara hayaniya ko kuma wani abu da bai da kyau da kake so ka warwara matsala akan shi. To, dole shi maka san yadda za ka yi. Kowane dai abu da kawai muhimmanci ka sanya ya kamata ka gudanar da shi kuma ya kamata ka ɓullo ma saboda hakan zai taimaka maka sosai. Kuma hakan ne zai nuna cewa ka iya jagoranci kuma ka iya mu'amala da mutane. Amma idan ba ka san yadda za ka yi ka jagoranta mutane ba ta ɓangarori da dama, su ma ba za su iya su fahimci wane kalan yanayi kake da shi ba. Kuma ko wane yanayi ne kake iya, kake iya rayuwa da mutane. To, yanayi, sanin yanayin mutum da kuma yanayin mu'amalan shi da yanayin aikin shi da yanayin jagorancin shi yakan taimaka ma ma'aikata sosai su san kalan abin da za su yi. Ba za su yi cutar da kai ba kuma ba za su yi aiki, za su yi ƙoƙari wajen yin aikin da ya kamata. Amma idan basusan yanayinka ba suna ganin kai mai sakwa-sakwa ne ko kuma kai ba mai son aiki bane to zasu iya suyi maka aiki mara kyau ko kuma suƙiyin abinda yadace akan aiki idan suna ganin kai mai sakwa-sakwa ne. Idan kuma ka cika zafi, shi ma da kawai nashi matsalan. Ba za su ringa sake yin aiki da kai ba. Ba za su iya faɗan maka abubuwan da suke so ba ko kuma abubuwan da yake damun su. To, aiki ba zai ringa tafiya daidai ba. Amma idan dai kai ne su da kake kyawun mu'amala, to za ka gani ko da an samu matsala komai zai, zai wuce. Shi ne yadda ake jagoranci. Ka zama mutum mai natsuwa, mai kuma adalci. In an samu matsala kar ka duba wanda kafi kusa da shi kowa ka ba shi laifin shi. Wanda ya laifi ka ba shi, wanda bai yi laifi ba ka ƙara ka ba shi gaskiyar shi. Kar kaga girmanwani ko kuma alfarma a kan aikin da kake yi ko ma aikin da kake jagoranta. Duk abinda zakayi karka duba sanayya indai akan aikinka ne kayi aikinka akan gaskiya, ba alfarma ba sanayya saboda ranar kowani lokaci alfarma da sanayya suna rusa ma mutane aikinsu. Za ka zo ka fara aikin ka tare tare sai wani ya zo ya ce ya mai alfarma ko karya dokan aikin kayi kaza, ka yi kaza. To, hakan zai ɓata maka aiki. Amma idan mutane sun san irin ka, sun san yanayin ka, za ka ga in sun san ko sun zo ba za kai musu wannan alfarman ba. Za su ce wannan ko mun zo ba zai mana ba kawai mu nema wani. Amma in sun kai mutum ne mai sakwa-sakwa da an zo an ce ka yi kaza ba ka da tsaya wa akan maganar ka ba ka iya jagoranci bato. Kowa zai zo ya mai da ka yi abun nan ɗin hawa. Kowa ya kawo matsalar shi zai zo ya fuskance ka kuma in ba ka yi ba a zo ana zagin ka a ce kaza kaza.

Eh inada sa hannu a sakonnina saboda sa hannu a sakonni yanada muhimmanci amma ya kasance kasan meye yasa hannun duk abinda zaka sa hannu ka karanta shi kuma kayi nazari a kai. Kafin kasa hannu saboda in ana kawo maka takarda kawai kana sa hannu ba 'ka tsayawa ka karanta ka gane meya ƙunsa meye sharida za'a iya samun matsala. Da akwai wani irin matsanin da aka samu da wani abokina an kawo mai takarda kawai yana sauri bai tsaya ya karanta yaga menene a ciki ba kawai yasa hannu ya bada. To a ƙarshe takardar nan ba ƙaramin matsala ta jawo mai ba saboda saida yayi asara har akaje kotu da dai sauransu duk akan wannan sa hannun saboda ansa waƴansu ƙa'idodi ne wanda ba ya kamata ayii aiki dasu a wajen aiki ba. Shi kuma kawai an kawo mai anyi amfani da yana sauri yana kustawa ya tashi kawai yayi amfani shi kuma yasa hannu yana so ya tafi. Saida daga baya aka ce mai shi yafa sa hannu ya ce a'a shi baisa hannu akan wannan dokan ba bai kuma ce ayi ba sai aka ce shi ya sa hannu yaƙaɗa komai ga sa hannun shi ga komai sai yana lokacin da ya sa hannu kaza-kaza to haka aka kai shi ƙara aka ce ya sa hannu akan aikin akan aikin shi kuma shi kuma bai ba sai ya karanta ba ne matsalar da ya samu ke nan. Haka nan aka ringa samun matsala a wurin aiki. Yayi yadda wurin aikin mu yake shine duk wani abu da za ka yi ana so ka bu doka kuma ka tsaya ka lura da shi kuma yin lokacin ana ta cewa ya saba ma dokan da wan da aikin shi yake saboda bai tsaya ya yi kula da aikin shi ba ya karanta ƙananan ma'aikata da kuɗi kuɗaɗen da za a ringa cire musu suka ga yayi yawa sai suka kai shi ƙara. To ka ga hakan dai ya taimaka ya biyo baya ne wajen sa dokan da bai tsaya ya karanta wanda ya tsaya ya karanta ba sai sa hannu ba shi kuma ko iya yi amfani da wannan daman ko ya je wurin aiki ya sa hannu a takardar da bashi bane ya kamata ya sa hannu a kai. To farko inda da abin da za a yi ke nan ake samun matsala amma idan kana riƙe da abubuwan da ake kana lura da rashin matsalan da ba ake samu za to ba za ka samu wahala ba kuma ka sha wahala wajen gudanar da aikinka ba. Abubuwa da yawa da kake ganin wahala ne zai zo maka a sauƙi saboda yanda ka riƙe aikin ka, ka riƙe shi da gaskiya da riƙon amana amma in kai ma aikin ka riƙon sakailan ƙashi kai da kan ka zakarin ga ganin wahalan aikin kuma ba za ka ji daɗin gudanar da aikin ba saboda ka mai riƙon sakailan ƙashi ba ka riƙe da kyau ba. Ina yin sa hannu a saƙo to shiyasa don ɗaukar darasi duk lokacin da zan sa hannu a wani saƙo mai muhimmanci zan tsaya na sa glass na karanta shi ɗaya bayan ɗaya na kuma gane kowane abu na cikin takardar nan. Don gudun in je in sa hannu a takardar da bashi bane mai muhimmanci ko kuma me bashi bai kamata in sa hannu ba a takardar ba. To shiyasa ko kuma in na ga wanda ban san ƙa'idojin ba ne zan iya zuwa in kira in tambaya a yimin ƙarin bayani me wannan yake nufi me wannan yake nufi. Idan na ji wannan zan iya yi in yi sa hannu idan na ji ba zan iya sa hannu ba zan kai sirri ba dole ba ne yarjejeniyar da sai na sa hannu. Ko lokacin da aka yi mu kawo min wannan yarjejeniyar in sa hannu a wani takarda na kwangilar takardar kwangilar za a biya ka wai kuɗin ka ne bayan shekara shekara biyu. To ka ga bayan shekara biyu ba za a biya kuɗin kuɗin company da ake so ya zama na kafin ka fara aiki ka samu rabon kuɗi ko kuma an ba ka ma kuɗin ka gaba ɗaya amma wannan ba za mu a ba ka bayan kuɗin ba sai ya fi shekara biyu. To kawai shine idan na ce ba zan yarda ba na ƙi sa hannu har da kwangilar sun dai jawo shi suna ta mun magana kaza ƙaza za a samu kuɗi na hana su ma abun nan na ce na gummace in ƙi sa hannu in yi amfani da abin da ke hannuna akan in je in sa hannu a takardar da zai bani wahala a gurin aiki wurin aikin ma'aikata tafiyar musu saboda na kwashe kuɗi na ne wannan aikin. Shi kuma gudanar da kamfanin da sauran biyan albashi da sauran abubuwan da ya kamata a yi duk waze da kuɗin wane za a yi. Shiyasa na gwammace in yini hakura da ƙaramin kuɗin da nake samu ko mun ƙanƙanta shi da in je in yi babban aikin da zai zo ya cim min kuɗi kuma ya kaso tafiyar mun da kamfanina.

Ga mutane, ina raba abincina da mutane saboda wani lokacin kar in je an sa musu abin da fasa so. Idan ni a misali ina son citta da tafarnuwa ba dalili ya zama kowa da zai ci abincin yana so ba. Toshi yasa ni ke ƙoƙarin kiyayewa wajen ganin anyi abu wanda kowa ba zai cutu ba. Ina son irin haka za'a yi, a bar na ni sai in ce a ware a yi mannawa da ban a samu yashiya yife a samun abubuwan da nake so. Kuma wanda za'a yi a raba ma mutane sai a yi shi da ban shima ko a sa musu abubuwan da suke so wanda kowa ba zai cutu ba. Saboda ni gaskiya in na ci abinci bai ba kayan ƙanshi ban jin daɗin shi sosai. Amma wani zaka gaya ce maka shi kuma inda shi bai ji musamman tafarnuwa ba kowa yake iya ci ba. Datti irin su cittan nan. Wan citta ne yafi ba shi ya mai yare da sauransu. Ko ruƙo zan yi ko kuma abin da ya sha girka saka. Na so a samun citta da kayan ƙanshi sosai. Saboda haka ne zaka san ka ci abu mai daɗi kuma za ka ji yaji sosai. Ko mura ka ke zai maka maganin muran da kake. Amma ka zo kana cin abinci lami ko kuma wani hatsi haka ba wani jin daɗi. Gaskiya bai mun ba. Na fi son duk abin da zan ci in ji ya ji mun mai, ya ji mun a daidai yin da nake so. Musamman abinci duk abincin da na san zan raba ma mutane nakan ƙoƙari na ga an gyara shi an yi shi da kyau ta yin da kowa zai farin ciki. Ba wai ka kira mutane ka tara su ba kuma ka ba su abinci mara kyau wanda bai dace ba. Ko kuma ka ba su kalan abinci ma da ba za ka iya ci ba. Dun wansu haka zaka ga za su ƙeyi. Idan za su yi abinci sai ka ga nasi ka ga mai kyau. Amma kuma wanda za su raba ma mutane sai ka ga suna ƙyashin su yi musu mai kyau saboda sanka da kuma abun nan. Duk abin da ka san za ka iya ci shi ya kamata ka ba ma bakwan ka ko kuma wanda ya zo wajen ka ko ma'aikatan ka ko mutanen ka kawai wanda za ka yi ma su kyautan abinci. Gaskiya bai dace ba aga ka ci abinci mai kyau ka yi wanda suke zuwa gidan ka ko kuma wanda su abun suka ku ke tare aka suka ka ba su mara kyau. Ko kuma abinci wanda yake fike bai da daɗi. Ya kamata indai har za ka iya cin mai kyau to duk wanda ya zo wajen ka ko kuma wanda kuke tare shima ka iya ba shi abinci mai kyau mai daɗi wanda zai iya farin ciki shima yace a ka banbanta shi ba. Amma wannan in ka ci mai kyau ka hana shi zai ce to ka ba shi mara kyau saboda ka san darajan shi ba kuma gaskiyan shi ne gaskiya. Duk abin da nake yi karunga zama uwa maka mai kan karinga so ma yan'uwan ka abin da kaima ka ke so mu kanka. In ka san kana son abinci mai kyau to kowa ka da zai zo ko ka ƙi mu'amala shi ko ka ga za ka ba mutum shima ka ba shi mai kyau. Inda kake son mai kyan nan kowa haka yake son ya ci mai kyau da sauran irin haka. Ba zaka ba zai so ya zo ya gaya ya ci abinci ko ka kira shi inda kake kana cewa za ka ba shi abinci kuma ka ba shi abinci mara kyau. Dun abun da ka yi shi ma za ka ga basu in an zo wajen su ha abinci wanda ya kwana za su iya ba da wa. Akan kuma ko kuma abun da bai iya kusan lalace wa duk haka bai kamata ba. Ko almajiri ne haka ya zo dai ma bara bai kamata ka ɗauko abincin da ya lalace ko kuma abincin da ya kwana haka ka ba shi ba. Indai ba shi ya ce yana so haka ba gaskiya bai dace ba. To wannan duk abu buwa ne da ya kamata mutane kowa ya gyara abin da yake yi ya kuma san me yake yi. Inda haka zai taimake rayuwan mu da kuma yanayin da muke mu'amala mu da yan'uwa da mutanen da muke zagaye da mu. Kowa zai ji daɗin kowa kuma kowa ya yi farin ciki da kowa. Ba wai ka zo kana kan abinci ba kuma ka zo kana wulakanta wanda kuke tare. Dun wannan kusan za a ce ko za ka ci ne eh ma na wulakanci. Duk nan sanin darajan mutum ka gane cewa darajan wannan ka kira ya fi na abincin da za ka ba shi. Shi ne babban abun da za ka sani kuma kaima ɗan da ka kira wani motara na kaima za a iya gayyatan ka wani waje kuma a ba ka abinci. To in aka ba ka abinci mara kyau ko kuma abincin wanda ba za ka iya ci ba kaga ba za ka ji daɗi ba. Toshi yasa ka karemutancin wani kai ma sai Allah ya kare maka naka. Haka ake rayuwa kowa ne rayuwa mai sauƙi ne indai kana kulawa da haƙƙin wasu. Kaima Allah zai ƙiyaye da haƙƙin ka da kuma ya yi mu'amalan da ka yi da mutane a kan abinci bazaka.

Komi in ci abincin rana saboda bana wasa da cin abinci da rana. Musamman a wajen aiki. Wani lokacin zan ji ina jin yunwa haka nan zan iya ƙi tashi ha sai lokacin cin abincin ranan yayi. An ce kowa ya tafi ya yi aiki lokacin ƙarfe biyu ko ƙarfe ɗaya haka sai in fita in je restaurant ɗin da ke kusa da wajen aikin mu na siyo abincin da zan ci. Idan na siyo abinci, na siyo ma maƙoƙocina ko kuma in naga ba zan iya zuwa ba da kai na ba zan kira su a waya na zan yi oda a kawo mun abinci ko kuma wani lokacin ma duk ba zan sayi ko mi ba. Zan yi azumi ko kuma in fita da, umm, haɗa shayi kawai in ci biskit ko wani abu mari nauyi da zai riƙe ni, umm, ya riƙe ni kafin in dawo gida haka saboda ban son cin abincin waje. Kowai dai ina ci ne na bo bayi da zanyi. Du lokacin da dan ci abinci a waje ko kuma a wajen aikina ko wani abu, ko ina dai yin ƙu-ƙurum ne in ci saboda ba yin da zanyi in ban ci ba. Bana samun yin da nake so kaman yanda zan ci abinci a gida. To da na gama yin aikina, na kammala shi a lokacin da ya dace. Na ci abinci, nai salla, dan huta sannan in fa ƙara ci gaba da aikina. Idan lokacin tashi yayi, yayi zan koma gida. Idan na koma gida duk abun da ya kamata in yi a wajen aikina lokacin da na gaji ko kuma wani abu da nake son na gudanar, zan tsaya na yi shi. A sanake in yi abu dai dai yan da zan iya sannan in gana tashi. Bana so na gana tashi ban gama aikin da nake yi ba. Wani zubin in kuma ya zama dole aikin ujula ne haka zan ina zan iya dawo da shi gida in ci gaba. Idan na ci abinci, na huta, na ɗan yi bacci cikin dare haka sai in ƙara ƙe aikin da zanyi. In wanda zan iya yin shi ne a kwamfuta. Idan na yi gama yin shi a kwamfuta na sai in mai da shi plash in sa in na dawo aiki, in na dawo wajen aiki gobe sai in sa shi a kwamfutan wajen aiki in ci gaba. To haka nake gudanad da kowani aikina sai ya zo mun da sauƙi. Kuma duk lokacin da nake aiki na jin yunwa bana wahalad da kai na dole sai na fita. Zan iya yin oda da wayana kawai idan dana in yi oda a kawo mun abinci a wajen aikina. In ci ba tare da na fita ba ko kuma na sha wahala wajen zuwa nemo abinci. Kowai zan zaba kalan abincin da nake so ne sannan in sa address ɗin da nake a kawo mun. Idan sun zo kawai kirana za su yi, an fita an ansa. Zan biya kuɗin da komi ba sai na shiga sha wahala na fita rana na hau moto na je na siyo abinci ba. Gaskiya wannan du abu ne da zamani da ya zo ma mutane da abu, ya mai da abubuwa da yake zuwa da sauƙi. Inda lokacin da ne lokacin da muka fara aiki du kafin zamani ya ɗan kawo ci gaban abubuwa sai dai mu aika ɗan saƙo ko kuma mu je da kanmu mu siyo. To ka ga haka zai tsayar maka da aiki amma wannan kana yin aikinka kana danna waya har ayi kai odan ka ba tare da shan wahala ba. Ka biya kuɗi da sauransu a kawo ma abinci. Kawai za ka ba da minti biyar ne ko minti goma ka gama ci. Idan ka gama ci ka huta ka sha ruwa kawai sai ka ci gaba da aikin da kake yi. Ka ga wannan ya taimaka maka wajen cika kammala aikin ka ba sai kuma ka tashi ka je wani waje ba da sauransu. Domin wani zubin daga fita siyo abincin za ka iya wucewa wani waje ko kuma ya ɓa wani abu ya ɓata maka lokaci ka kasa kammala aikin ka da kake yi da wuri ko kuma a lokan lokacin da kake so kaga ka gama. Amma in ka gaba ka fita ko wani abu ba zai kawo maka tsurku ko wani tangarɗa ba. Za ka yi aikin ka a lokacin da kake so ba tare da wani abu ya kawo maka saiko ko tangarɗa ba. Wannan shine yin da na kamata ka gurun. Kowaya ringa gudanar da aikin shi ka ringa amfani da zamani ya ka zaman mutun wayayye. Wani zubin karka ga kuɗin da za a kawo maka yayi tsada a'a ka duba cewa in ka tashi lokacin ka ya fi ma kuɗin nan da za ka je ka ɓata. Shi ne abun da mutane basua ganewa. Yanzu in ka tashi aikin ka zai iya ɓaci ko kuma ya dawo farko. To gara karka tashi lokacin ka baka ɓata ba. Komi naka na nanan takan abinci kuma ka duba mahimmancin in aka ce maka abinci yana da ma himmanci sosai. Ka gane mahimmancin abun da kake yi bawai ɗulu. Komi sai an zo an faɗa mu ka ko kai wani kai da kanka ya kamata ka san mahimmancin abinci saboda ka san yan da kake ci du lokacin kake ji a jikinka du lokacin da baka ci shi ba. To abun da ya kamata kowa ya gane kenan mutane. Kowa ya fuskanta. Abu ne wanda kai da kanka za ka gane cewa kanka kake ma wa ba wane ba. Shi ne wannan abun da nake so kowa ya gane. Du lokacin da kake yin irin wannan abu, kan ka kai ma wa ba wani ba. To in ka yi abu kai ma kanka amma ba ka yi ba, kai ma kanka. Duk lokacin da kuma kake cin abincin rana, kakka in ka san kana ina iya ba da bakunci amma wani lokacin idan zan yi abincin rana, idan ina da bakon zan tambaye shi wani kalan abinci yake so don wani zubin za ka ga ka.

Ina, ina cin hutu, ina son cin hutu na zuwa wani garin da ban san mantse mutane ba saboda ina son inga na koyi al'adu da ɗabi'a na mutanen. Haka nan na je na yi baƙunta a wani gari, to kusa da garin na yi wani aboki. Muna mutunci dai da shi haka aka har muka ka saba. To a haka ya ce sanadiyar mutuncin nan da muke yi bani dama ce in barin hotel in dawo gidanshi da zama. To na zauna a gidanshi na kwanaki sai hutuna ya ƙare na dawo, na dawo aiki da na dawo aiki bayan kwana shekaru da shekaru. To kaga shi ma ya zo garin sai yake faɗa ma ai yazo garin. To haka nan nima na ɗaukawo shi na tarbeshi a gida na. To kaga bai mun mutunci ba shi ma bai san yanda Allah zai yi shi ba da shi baya kawo shi gaba. Shi lokacin da ya mun wannan mutunci bai ma son zai zo garin mu har in taimake shi da wani abu ba. Kawai dai ya mun wannan abun ne don Allah. Nima kuma ba na yi mai bane don kuma nima ya ƙara mun ko wani abu. Ban sani ba ma ko zan koma ko baza koma ba amma na mai ne gudun duk wanda ya maka abin alƙairi kai ma ka saka mai da abin alƙairi. Gaskiya tarban baƙo, tarban baƙo yana da kyau kuma in kai ladan shi na musamman ne da kuma abun da kai kanka in kai ne zaka ji daɗi kuma kai ma kanka Allah sai ya taimake ka ta wani ɗan ruwan da ba ka san da su ba. Yasa kuma kowa zai iya zama baƙo a inda bai sani ba. Yau ka riga-riga kana gidan ka gobe a gidan, gidan na ka da komai za ka bari ka je wani garin inda ba ka yi gida ba ka da kowa dole za ka zama baƙo kuma a haka za kaga ba ka saba da wani ko da a ciki na da kuɗin kama hotal ko wani abu amma ya ka so na je ka saba da wani wanda za ku ɗan ringa ma'amala zai ba ka shawara zai faɗa muka yayyanayin garin da sauransu. To shi yasa ka zama mutum mai girmama mutane ka kuma iya zama da mutane da kowa lafiya za ka ga riban komai duka abin da ka ke yi kuma ba za ka sha wahala ba. Musamman ka je baƙunta in ka iya mu'amala da mutane ba za ka ji wani wahala ba za ka yi wahala za ka riƙe kuma cinye da hutun ka har ka dawo lafiya ƙalau ba tare da samun wani matsala ko hayaniya da mutane ba. Kawai abun da mutane ba sa gane wa shine ba su san wasu ba su san yanda za su yi, su yi mu'amalansu da mutane ba. Zaka ga mutum shi bai damu ba ya ringa ganin shi ya fi ƙarfin ya saukar da kan shi wannan fa dikali kaza ka za sauransu amma in ka zama mutum mai hankali duk wannan abubuwan na hayaniya da sauransu ba za a ringa jin ka kana yi ba kuma za a gan ka kai mutum ne mai kamun kai da na zuwa. Duk inda aka shiga aka fita an san kai mutumin kwarai ne ba wanda zai zo ya zage ka ce kana mai baɗi ne ba ko wani abun da na dai da sauransu. Amma a ga kana abubuwa na rashin natsuwa da rashin hankali duk wanda yake mu'amala da kai zai gane kai ba matumin arziki ba ne kuma ko cewa ka yi za ka je wani waje ba za a so ka kazo ba saboda ba an san ba ka iya mu'amala ba. Kowa zai ringa jin kyashin ba ka masauki ko kuma saukan baƙon tanka kai ko a wajen aiki ne in ba ka da a-a'mala mai kyau da oganka kuma ba a san kana da mutunci ba ba za a ringa barin ka ka je wani waje hutu ba ko kuma ko za a ba ka hutun ba za a ba ka hutu mai yawa ba. Amma idan kana da ƙyakkyawan mu'amala da mutane ko oganka ko wani wanda yake da dama a wajen aikin ka da ka tambayi hutu ka ce za ka je wani waje an san ba ka da matsala za a ba ka hutun ɗin da kake buƙata amma in ba ka da mu'amala da mutane ba ma a so ko tafiyar ka yi an ringa jin daɗi kenan a ringa jin dama karka dawo. Amma idan kana da mu'amala da mutane duk wanda ka yi mu'amala da shi zai ringa jin kai wannan dama, dama bai tafi ba. Kaimunyi kyawan shi da zai sauransu. Mun kewan shi na so a ce hayan zina na. Ya Za ayi irin wannan abun to dai da ba su sauransu amma in kana saurin fushi ko kuma ba ka da mu'amala da kirki da mutane kowa wurin shi ya ga ka tafi ko kuma baya so ka matso inda kake inda yake ballanta na har ka ce za ka so hutu a gidan shi ko kuma a inda yake. Za ka ga mutane suna guduwanka amma in kana da mu'amala ƙyakkyawan mu'amala da mutane kowa so yake ka zo wajen shi ko da kwana ɗaya ne ka yi mai baƙunta ko ka zo mai hutu to zai ji daɗi kuma shi ma zai ma fi yana wannan sauƙin tarban da kai mai. Haka ake mu'amala kowa ya ringa sanin yanda zai yi mu'amala kuma ya ji daɗin rayuwan shi da mutane wanda suke kusa da shi. Shi ne rayuwar zamantakewa na yau da kullum. Ka san me ake kira da zamantakewa da kuma ka san ya ake yin ta sai ka ji daɗin rayuwan ka da gudanar da al'amuran ka ba tare da ka sha wahala ba. Allaj ya ba mu ikon samun hutu a rayuwan mu da kuma aiki aikace aikace.